Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Ai tafarnuwa yanada mahimmanci a jikin mutum. Kuma yanzu idan zanyi girki, ko zan sha shayin tafarnuwa ina cishi saboda yana maganin sanyi kuma yana taimako a ƙara ƙamshi a cikin abinci. Yana da abubuwa da yake ƙaruwa a jiki sosai masu kyau kyau. Kuma a yanda muka ji wai yana koro mai kyau shi. A haka dai idan kana so ka ci tafarnuwa za ka iya ka dafa shi ko za ka iya ka ci shi a haka.

Aganinku me yara suke koya daga wurin mu? Gaskiys yara suna koya abubuwa da yawa, maganganu, tafiya, yanda aƙalla mutum abubuwa da yawa. A ce misali yanzu ne idan kana zama da yaro kuma ka yi wani irin magana kaman ka yi zagi, yaro yana koya daga wurinka. Idan ka ɗaga hannu ka zagi yaro ɗin, yaro shi ma yana koya. So a haka zaka kula yadda zaka kana magana da yaro ko kana yi mashi zagi, kada ya zo ya yi a waje. So yara suna koya sosai. Idan ka tashi da sassafe misali kana aiki ko ka tashi rufe katafi gona, yaro yana gani in shi ma ya tashi shi ma zai fara yi. In ka tashi kana raina mutanen wanda suna zama da kai, yaro shi ma zai tashi ya raina su na fita hankali. In ka tashi kuma yanzu maybe kana yi abubuwa mai kirki, kana fita kana bada sadaka, kana gaida mutane, in yaro yana gani ai shi ma zai koya daga wurinka. To a haka ɗin abubuwa da yawa yara suna koya daga wurin mu sosai. Ko me ne, a tunda suna ganin abubuwa da mutum yake yi suna koya.